Eh kana ka fi, ka fi kuzari da safe ko da yamma? Kalmar kuzari kalma ce a Hausa wacce take suna. Kalma ce ta suna. Hakan yi amfani da ita domin tambaya ko nuna ƙarfi, ko jarunta, ko bajinta, ko wani adadi na ƙarfin da mutum yake ji. Kuzari, ah yana nufin ƙarfi ko jin jarunta. So kuzari dai kam ana samun shine ko nace yana da ginshiƙai, wanda babban ginshiƙin kuzari ƙwara ɗaya ne. Na ɗaya lafiya, na biyu kuma abinci. Matuƙar mutum ɗan adam yana da rai kuma yana da lafiya kuma ya ci abinci, tabbas kuwa za'a same shi da kuzari. To sai dai shi kuzari ya danganta kala kala iri iri. Kuma na wani ya fi na wani. Kamar yadda wani ko a mutane wani ya fi wani. Wani ya fi wani jiki, wani ya fi wani ƙarfi. Saboda haka a shekaru ba ɗaya ba, a hankali ba ɗaya ba, a tunani ba ɗaya ba. Saboda haka ba za su taɓa zama ɗaya ba kuma ba su taɓa zama ɗaya ba. Sakamakon ba haife su tare ba. Duk wanda aka riga haihuwa Hausawa suna cewa to zai fi ka wayo ko zai fi ka dabara. To haka yake. Duk wanda ya riga ka, duk wanda aka riga haihuwa, wataƙila da yiwuwar yafi wancan lafiya. Wataƙila da yiwuwar yafi wancan kuzari. Wataƙila da yiwuwar yafi wancan dabara. Wataƙila da yiwuwar yafi wancan wancan wancan wancan. Sannan akwai lafiya. Lafiya kuma aba ce wanda ake nema da kuɗi. Wata kuma Allah ke yin kyautar ta. Lafiya dai kam ita ce uwar jiki. Kamar yadda Hausawa suke cewa lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Sannan lafiya akan nema ta ne da kuɗi. Kuma sannan a gurin kiwon lafiya ake zuwa domin neman wannan lafiya akan ainihin wato samu lafiya ne ta hanyar kula da lafiya, ta hanyar cin abinci mai kyau. Shin abinci mai kyau, gurin kwana mai kyau tsafta dare da rana safe da marece wannan su ne manya manyan hanyoyin da ake samun ainihin wato lafiya. Kuma lafiyar nan ita ce babban saƙo ko babban hanya. Ah ko in ce babban hanya na ainihin wato samun kuzari. Inda kuzari idan babu lafiya babu kuzari. Mutumin da bai da lafiya ina shi ina kuzari? Mutumin da bai da lafiya ina shi ina ƙarfi? Mutumin da bai da lafiya ina shi ina yin, ya aikata wani abu? Mutumin da bai da lafiya ina shi ina yin wasu abubuwa? Sannan sai ainihin wato abinci. Shi ma abinci tabbas yana taka rawar gani sosai ainihin wato wajen ba da kuzari. Domin kuzari dai kam, gaskiya sai an ci abinci. Domin abinci shi ke bada kuzari. Domin duk wanda mutum yake da lafiya ko yake da ƙarfi. Ainihin wato abun da mai wahala, ya zamana cewa zai iya yin wasu abubuwa matuƙar bai ci abinci ba. Kenan abinci yana ɗaya daga cikin ginshiƙai waɗanda suke ainihin wato bada. Waɗanda suke ainihin samar da kuzari ajikin dan adam, gabobin dan adam a halittu an yi su ne dole sai mutum ya ci abinci zai samu kuzari. Mun yi fasting? Sau. Eh? To dole sai mutum ya ci abinci. Domin haka zubi da tsari na gangar jikin mutum dan adam take. Dole sai ya ci abinci sannan zai samu ƙarfi. Sannan idan ya samu wannan ƙarfi shine kuzarin shi. Da shi ne zai riƙa bada aikace aikace. Da shi ne zai riƙe. A yayin da duk ƙarfin mutum ko duk lafiyar mutum idan ya zamana bai ci abinci ba yana taka rawar gani sosai wajen hana shi zartar da wasu ayyuka. Duk da kuwa cewa lafiyashi lau. Duk da kuwa cewa kuma ainihin wato da rai da lafiya a jiki. Amma sakamakon faɗuwar ɗayan bangaren na kuzari sai ya zamana cewa an samu naƙasu ko an samu tawaya ko an samu koma baya wajen bayar da wa'annan ayyuka yanda suka dace. A takaice kuzari shine yake komawa ma'anar ƙarfi ƙarfi kuma shi ne dukkanin wata dama ta aikata wani abu. Dukkanin wata dama da jiki yake samun wajen aikata wani abu. To wannan abu shi yake cewa ƙarfi. Wannan.

Yaya kake son dafa ƙwai? Ko yaya kake son dafa ƙwai? Ko yaya kake dafa ƙwai? Ko yaya kake dafa ƙwai? Ko yaya kake son dafa ƙwai? To, shi dai ƙwai wani farin kurbi ne na haihuwar dabbobi wanda dabbobin gida mafi yawa su suke yin ƙwai. Ƙwai shine farkon zubi na halitta na waɗannan dabbobi a inda yake zama mazauni ko magurbi ko gurbi na ainihin wato ƴaƴan sa a farko lokaci a inda za su fara samun wannan ƙwai. Wannan ƙwai dai kam suna samun shine daga abokanen halittarsu wato maza kenen mazansu. A yayin da suka taru da mazansu suke samun wannan ƙwai. Daga nan su kuma waɗannan matan za su cigaba da rainon wannan ƙwai har ya zuwa ya kai adadi ko lokacin da wannan ƙwai zai huta. Sannan za su durkusa su yi wannan ƙwai zuwa guri inda suka samu. Yayinda za su yi wannan ƙwai sukan samu guri keɓantacce daga cikin mutane inda ya zama na mai daransi ko mai duhu inda ba za, ba su a sare shi ba. Su samu sukan ɗan haƙa rami ko sukan ɗan samu yayi ko sukan ɗan samu ainihin wato abubuwa ɗan hakku kuwa haka su haɗa a guri guda domin ainihin wato ajiye wannan, ah, ƙwai nasu domin kada a lalata musu. Yauwa. Idan suka ajiye wannan ƙwai nasu to sannan sai su jira izuwa lokacin da zasu ƙaray. Sukan yi ƙwai da yawa. Wata takanyi goma wata takanyi biyar wata takanyi goma sha biyar wata takanyi ashirin watama takan haura. Wannan ƙwai kenan. Sannan akwai dabbobi masu yin ƙwai sannan akwai masu haihuwa. Tunda mutum dai baya ƙwai dabba ita ke ƙwai. Dabbobi kam a ƙasar Hausawa masu yin ƙwai sun kama kama. Tun daga ƴan ƙananansu kamar macizai, kamar wahainiya, kamar ɓera, kamar ƙadangare, kaza, talatalo. Ah, sannan da agwagwa, da ɗawisu, da ainihin wato, ah, ainihin wato, da ainihin wato tsuntsaye. Tsuntsaye su ma dukansu ƙwai ne suke yi. Wannan dabbobi waɗanda muka lissafa dukansu suna yin ƙwai ne kuma suna samun ƴaƴansu ne daga ƙwai. Yauwa. Sannan wannan ƙwan shi mutum yakan yi amfani da shi ya dafa ya ci. Yanda ake dafa ƙwai idan ka je gurbi wato inda kajin suke kwanciya su yi ƙwai ko inda waɗannan dabbobi suke kwanciya su yi ƙwai Hausawa sukan ce wannan guri gurbi. Akan danganta shi da wannan kaza. A ce gurbin kaza ko gurbin wannan dabba wacce take yin wannan ƙwai. Mutum zai nufi wannan gurbi ainihin wato ya ɗauko wannan ƙwai. Idan na ɗauko wannan kwai shikenan sai yazo ya sami tukunya wadda ake dafa abinci. Ya ɗebo ruwa, ya zuba ruwa, ya ɗora murhu, ya kawo abin wuta ya sa sannan ya kunna wuta sannan ya ɗauki wannan tukunya mai ruwa a ciki ya ɗora saman wannan murhu sannan ya ɗauko wannan ƙwayaye ya zuba a cikin wannan murhu. A inda mutum zai bar wa wannan ƙwayaye ya rufe su ya cigaba da suburbuɗa musu ɗamu su wuta yana raka musu wuta yana sama su wuta. Wannan wuta za ta cigaba da ainihin wato ci mutum yana iza ta tana zuwa tana bugun wannan tukunya wacce ruwa yake a cikinta kuma ƙwai yake a cikinta. Wannan ƙwai a haka wuta za ta riƙa shigasshi ruwan zai yi zafi. Idan ruwan yayi zafi zai tafasa wannan ƙwai zai cigaba da ainihin wato shan wannan zafi ta hanyar wannan ruwa. Sannan ƙwan nan in ya ɗauke kamar minti ashirin ko minti talatin wannan ƙwai zai dahu cikin shi ruwa ne. Idan ya ji wuta, ya ji wuta, ya ji wuta ya sha wuta to wannan ruwan zai ƙafe ne ainihin wato ya koma ya zama na ya daskare, ya daskare. Kuma sannan yanda cikin ƙwai ke cikanshi kala biyu ne ko kala uku. Akwai na farko fari sannan akwai na ciki ainihin wato mai ruwan ɗorowa sannan akwai na ciki ciki sosai wanda yake suke ce masa ƙwai dowa. Wannan ƙwai kenan. Da kuma yanda ake dafa ƙwai da kuma abinda yake yin ƙwai a ƙasar Hausawa ko a garin Hausawa.

Kan kunna kendir a gida. Shi dai gida shine a hausance ko a ƙasar Hausa ake cewa muhalli ko gurin kwana ko gurin zama ko gurin rayuwa. Gida guri ne wanda yake tattaro baki ɗayan rayuwar mutum ɗan adam. A inda a nan ake haihuwar mutum. Kowa shi ma a nan yake haihuwa. Kuma shi ma a nan yake haihuwa. Ya haifi 'ya'yan shi, ya haifi jikokin shi. Kuma su ma su taso har su haifi ƴaƴansu. A wannan wato gida kenan. Gida wurin kwanciya ne kuma sannan gida nan ne mutum yake zuwa ya dawo, ya kwanta, ya ajiye kayan sa, ya ci abinci, ya sha, ya huta, ya yi kome da kome a gida. Sannan gidan nan rana takan zo mai haske ya shigo, sannan dare yakan zo mashi wato ya zamana yayi duhu. A yayin da gida yayi duhu, mukan buƙaci haske. Haske kuma gayi nan kala-kala iri iri yana ɗaya daga cikin hasken da muke sawa hasken kendar, wanda kendar abun lura ne akan wani ɗan ƙaramin haske ne wanda ake yi na kitse. Wanda ake sanya mashi wuta domin ainihin wato haskawa da wannan wuta ko kuma domin ganin haske ko kuma domin amfani da shi. Kendar dai ana samun shi daga ainihin wato narkaken kitse ko narkaken mai wanda ake amfani da shi, ake sarrafa shi, ake ainihin wato cura shi, ake sanya mashi sanadari, ainihin wato ake sanya mashi wuta ake amfani da shi wajen ainihin wato haske a gida. Tabbas mukan yi amfani da kendar a gida. Yayinda dare ya zo ya zamana cewa babu haske. Sannan munada buƙatar haske. Tabbas mukan yi amfani da kendar yayinda muke buƙatar haske mu kunna shi wajen yin karatu. Mukan kunna shi domin yin zarga zarga a cikin gida. Mukan kunna shi mu ajiye a cikin ɗaki domin ya haska mana ɗaki. Mukan ajiye shi a cikin inda muke dafa abinci ɗakin girki domin ya haska mana. Mukan ajiye shi a cikin zauruka domin ya haska mana hanya. Mukan ajiye shi a cikin masallatai domin ganin gaba. Mukan ajiye kendar a gurin da muke kwanciya domin ma ainihin wato amfani da shi yayinda muka tashi daga bacci domin neman wani abu ko kuma domin fita waje wajen zagayawa. Tabbas kendar abu ne mai matuƙar mahimmanci a rayuwa ko kuma ince a cikin gida. Idan ya zamana gidan nan babu wani haske duk da cewa yanzu haske gashi nan ya wadata. Ga haske nan akwai haske na sola. Akwai haske na electricity. Akwai haske na technical and technologies. Akwai haske na sola waɗanda gasu nan baki ɗaya duka ana ta amfani dasu da yawa a cikin gidaje. Akwai ma haske na power supplying wanda ake ainihin wato sanyawa a cikin batiri wanda ake amfani da su. Amma tabbas yanzu akwai ƙarancin yin amfani da kendir a cikin gida. Wanda kendar yanzu ya zama old modern version wanda yanzu ba a amfani da shi sosai ba a cika amfani da shi ba. Sakamakon wa'annan technologies ɗin da suka shigo ainihin wato suka mamaye baki ɗaya a rayuwar ɗan adam. Wanda wannan technology ɗin shine a yau ya haɗa ni da ke ko da kai wannan AI da muke magana a yanzu haka. Kuma a yanzu haka ni da kai muke magana domin ɗaukaka shi domin cigaban shi. To ka ga kau technology abu ne wanda ake so kuma abu ne wanda ake nema kuma abu ne wanda ake biɗa yau da gobe. To technology ya kawo mana cigaba sosai a rayuwa. Ba a rayuwar Hausawa ba, ba a iya yaren Hausa ba. A duk duniya baki ɗaya. Ah ko duk yaren duniya baki ɗaya. So sabida wannan cigaba ne ya sa yanzu kendar ya zamana ba a cika amfani da shi ba a ƙasar Hausa. Amma har yanzu akwai shi akan yi wasu amfanunka da shi kamar yanda aka saba. Akan ɗan ha haska inda ba a rasa ba ko kuma a wasu garuruka ko wasu ƙauyuka ko wasu fulani ko wasu rigage ko wasu gidaje ko wasu ɗakuna ko wasu sito sito inda ba a rasa ba a rayuwa inda suke amfani da shi. Inda akwai ƙarancin wannan technology.

Yaya unguwar ku take? To. Wannan tambaya ce wacce ake yi wa mutum. Nan anguwa tana komawa ne ga muhallin da mutum yake zaune ko wurin da mutum yake zaune, ko sashi, ko yanki, ko area na inda aka haifi mutum ko kuma inda mutum yake zaune shine unguwa. Sannan unguwa wuri ne inda mutane ko inda wani adadi na mutane suke zaune a cikin wannan guri suke gudanar da rayuwarsu ta yau da gobe. Ci da sha, saye da sayarwa, bautarsu, addininsu, karatunsu da sauran hidindimu na yau da gobe waɗanda ba a rasa ba a wannan guri. Wannan guri a ƙasar Hausa shi ake ce ma unguwa. Sannan unguwa, ah, ta danganta. Unguwa takan fara wani ko akan fara samu unguwa ne daga gida ɗaya tak har yayi zuwa gida biyu bro, har yayi zuwa gida uku, har ya zuwa gida huɗu ko gida biyar ko gida shida ko gida bakwai har ya zuwa ashirin, talatin, arba'in, hamsin, ɗari, dubu. Wannan duka da ana ce masu unguwa. Kuma unguwa tana fara wani daga mutum biyu, uku, huɗu, biyar haka. Kama daga matan shi, ƴaƴan shi da kuma ƴan uwa ko dangi ko abokanai azziki. Unguwa akan sami masallatai, makarantu, titika, gidaje, shaguna, kai har ma da kasuwa kama har da kasuwa. Waɗannan abubuwa duka akan same su a unguwa. Nan anguwar mu anguwa ce wacce take a cikin gari ko a gefen gari ko unguwa ce wacce take ita kaɗai sannan unguwar mu tana da gidaje kaza, tana da masallatai kaza, tana da makarantu kaza kuma adadin mutanen ta kaza. Sannan a mutane zaka iya cewa adadin tsoffi ko manya ko masu gida kaza, adadin matasa samari marasa gida kaza, adadin mata masu aure kaza, adadin mata tsofaffi kaza, adadin mata marasa aure kaza, adadin yara kaza, adadin jarirai kaza, adadin masu tasowa kaza a unguwar mu kenan. Ko sannan adadin gidaje ko adadin masallatai ko adadin tituna ko adadin fitilu ko adadin wuta ko adadin masallatai ko adadin bankuna ko adadin gidaje ko bugun kwano ko ƙwatoci ko sok away na unguwar mu kaza. Wannan duka bayani ne wanda yake tattara bayani akan ainihin wato unguwa. So unguwa dai ita ce inda mutane ko inda wasu al'umma suke zaune a ainihin wannan guri suke tahiyadda da rayuwarsu yau da gobe. Sannan unguwa ita ke haɗuwa daga unguwa ta haɗu ta samar da unguwaye ko unguwannoni ko unguwanni da dama. Inda wannan unguwanni su ne suke taruwa su haɗu su zama su bada gari, gari ya bada alƙarya, alƙarya ya kuma bada birni. Birni kuma shine kankat a ainihin wato girman gari. Sannan birni ya haɗa da unguwanni da dama. Unguwanni, yanki, yanki kala kala iri iri. Zaka samu akwai unguwar gabas. Akwai misalin unguwar yamma ko unguwar kudu ko unguwar gusum ko kaji ance unguwar rimi ko unguwar makaranta ko unguwar lemu ko ace ma unguwar masallaci ko ace ma unguwar kasuwa ko ace ma tsohuwar unguwa ko ace maka sabuwar unguwa ko ace maka tsohuwar unguwa ko ace maka unguwar matasa ko ace maka ainihin wato unguwar fatake ko kuma dai wata unguwa maka man cin haka duk a cikin gari ƙwara ɗaya. Duka wannan yana ɗaya daga cikin yadda ake siffanta ainihin wato unguwanni ko kuma yadda siffar unguwanni take yauwa. Unguwa kam, duk inda zaka same ta zaka same ta ne akwai mutane akwai jama'a a cikinta waɗanda suke rayuwa. Sai dai akan samu tsohuwar unguwa inda mutanen gari suka fara zama suka taci suka koma wani guri to sai a riƙa cewa wannan tsohuwar unguwa ce nan kuma sabuwar unguwa ce yauwa. To unguwa wannan ita ce unguwa a waalaiku mussalam a ƙasar Hausa. Kuma wannan shine yanda muke siffanta unguwa a ƙasarmu.